Yaya kake kammala aiki a lokaci? Yanda nake kammala aiki a lokaci, ya danganta da irin wane lokaci ne. Idan da rana ne ko da safe, so ya danganta da irin time da ake bani na wannan aiki din. To wani lokacin in kan iya, inda aikin da biyu wuce irin aikin gida ba, in kan iya in sa masa lokaci kafin na fita ainihin aiki wanda ya kamata na je ni. So haka ne nake kammala aiki akan lokaci, ina amfani da time. Wani lokacin kuma idan na ga aikin zai iya ɓata mun lokaci akan aikin da nake yi, so zan bar wannan aikin in yi sosai daga baya sai na koma na je nayi wani aiki.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Lokacin da babu wutar lantarki, wani lokacin in ta kama, idan kaman irin guga zanyi a kanna, in na ga babu wutar lantarki, ina nemo cakwal, dutsen cakwal, sai in sa masa cakwal a ciki, na sa cakwal a ciki sai in zo in danne kayana ko kuma ina da kaji da na ke kiwon su, ina tashi sai in je in duba kajina ko kuma in yi sauran wasu aikace aikace. So, duk lokacin da babu wutar lantarki, in da daddare ne, wani lokacin akwai zafi, to dole za ka tafi fita. So, sa'an nan kuma lokacin da in babu wutar lantarki, ina tashi in kan iya in yi bacci, in kan iya in ɗan fita yawo wajen abokanaye ko kuma in fita wajen sana'a.

Wacce hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama wajen cin abinci, eh, da aikace-aikacen yau da gobe. Kusan zance hannun dama da shi nake wanka, da hannun dama da shi nake yin wanki, da hannun dama nake koma me. Hatta in ta tashi kama abu ko ɗaukan abu, da hannun dama nake aiki. Sabida hannun dama ya fi ƙarfi a jikina fiye da hannun hagu. Kuma ko da abinci za ka ci, a fannin kiwon lafiya mutum ya ci da hannun dama ya fi da mutum ya ci da hannun hagu. Sabida kare kai daga cututtuka. Haka in za ka ɗauki abu ko za ka miƙa abu, da hannun dama ana ganin cewa ya fi.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai sabida idan mutum yana karanta littafi, yakan iya ya zama mutum mai ƙwazo, da ilimi, da hazaƙa da cigaba. Idan mutum yana karanta littafi, yakan iya zama daban a cikin mutane. Karanta littafi yana da matuƙar amfani ga wanda ya san me yakeyi. Karanta littafi yana sa mutum ya zama mai wayo, yana sa mutum ya san, ya san me yaka mata ko abin da yaka mata ya yi a rayuwarsa. Karanta littafi yana ja mutum ko yana sa mutum ya zama mai arziki a rayuwarsa sabida dalilin karanta littafi zaka samu ilimumummuka na rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira.

Kana koyon wata yare? Eh, ina koyon wata yare sabida shi yare abu ne mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam. Wani lokacin yare yana iya, iya nuna daga inda mutum ya fito. Kaman yanzu yarena ni yare na Bolanci ne. To, na ɗan fara koyon wannan yaren Bolancin sabida akwai abubuwa na sirri wanda ya kamata a ce mutum yana da sirri a rayuwarsa. To ana yin wannan sirri ne ta yare ko isar da saƙo ko wani abu mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam. Shi yasa nake yin, eh, yare ko yasa nake koyon wata yare.

Yaya sa hannu na ku yake? To sa hannu, sa hannu kamar wanda ake cewa da turanci signing kenan. To inda sa hannu irin na signing na turanci ne, yare na turanci mutum yakan iya ɗauki ake takarda na aiki ko kuma wani abu mai mahimmanci ya kai wa wani babba ya sa masa hannu. So inda ake shi ne kai a matsayin ka na wanda za ka kai takarda aka kai wa babba, za ka kira shi ka ce masa wane wane ga ni nan zan zo wajenka ko kuma wane wane ya haɗa ni da kai ina so ka samun hannu a takardu na. So in ya ce ka je ka same shi a ofis, sai ka je ka same shi a ofis yana riƙe da takarda da biro sai yasa maka hannu. Sa hannun shine zai wani rubutu ne, in ya yi rubutun sai ya ba ka. Shine inda ake sa hannu.

Meye kake yi da safiya lokacin da ka farka? Tambaya me matuƙar amfani. Inna tashi da safe kafin na yi komai. Zan gode wa Allah da ya tashe ni da safe. Sa'annan kuma zan yi alwala, in na yi alwala zan yi sallah, sai in yi addu'o'i wanda addu'a ita ce yi ginshiki na ɗan adam. To bayan na yi addu'a, inna sai in dawo gida sai in ɗan kwanta daga safe zuwa ƙarfe shida zuwa irin ƙarfe takwas ko tara na tashi. Inna tashi daga nan zan yi brush, sai in karya in ci abinci. Bayan na ci abinci idan ina da aiki zan tafi aiki, idan kuma karatu ne nake da shi ko kuma wani abu me mahimmanci irin na fannin intanet da soran su sai in kama layin neman kuɗina. To abun da nake kenan kullun da safe idan na tashi ko in kwanta in yi bacci, ko in tafi wajen aiki, ko in yi karatu.

Me kake shirin yi a karshen mako to abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine, ƙarshen mako yawanci yana iya zuwa mana yawanci ranan Juma'a ne. Ƙarshen sati kenan shine ƙarshen mako. Ranan Juma'a muna zuwa masallaci mu je mu yi sallah. Bayan mun yi sallah mun dawo daga masallaci. Ranan Asabar ina yin exercise, motsa jiki kenan. Ina hutawa in yi bacci sai in ɗan yi karatu ranar Asabar. Ranan lahadi kuma, nan ma in akwai dan wadansu aikace-aikacen gida da sauran wani abu da ba za a rasa ba duka ina yin su. Wato ƙarshen mako irin ranan Asabar da Lahadi lokaci ne mai daɗi, lokaci ne na hutu ga ais ko kuma wahalhalu da mutum yasha.

Yaya kake son zama? Eh, yadda nake son zama shine na fi so in zauna a kan kujera, in sa mata pillow ko kuma in zauna a ƙasa a kan taburma ko kuma ina so in zauna a kan katifa. Yawanci zama a kan taburma ko zama a kan katifa yafi daɗi sabida zaka fi sakewa fiye da wani lokacin zama a kan kujera. Sabida wani lokacin zama a kan kujera kakan iya ka gaji ko kuma wani lokacin yawan shii wannan zaman yana jawo mutum matsala kaban irin tabasir. To, na fi son zama a ƙasa ko kuma in zauna a kan katifa sabida wannan zaman yafi daɗi a kowane lokaci. So shine abun da nake so kuma ya fi kamata.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe sabida dalilin da ya sa nake jin kukan zakara da safe sabida ina da zakaru da kaji da nake kiwon su. Kuma a layinmu ko kuma a inda nake akwai wayanda suke kiwon suma zakaru ko kuma zakara. To wannan yana sauƙaƙa mini wani lokaci in gane cewa asubahi ta yi ko kuma safiya ta yi sabida zakaru da zarar ka ji kukan zakara to ka tabbatar da cewa safiya ta yi. Kukan zakaru abu ne wanda ba sabon abu ba boma ba wanda yake Najeriya saboda muna kiwon kaji. Ko ta ina kusan kowane gida akwai kaji ko awaki da suransu. Ina jin kukan zakaru saboda ina da zakaru da nake kiwon su a bayan gida haka.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida. Dabbobin gida da nake da su, sune su ka kama da kaji wanda wannan kajin akwai Brahma. Su muka fi kiwo, wanda suke yin koyi haka suna fa fi wa. Sa'annan kuma akwai tolo tolo wanda su ma muna kiwon su. Sa'annan kuma bayan tolo tolo akwai agwagigis da su ransu. Amma yanzu ba ni da agwagigis. Na fi kiwon yanzu kaji da tolo tolo. Kajin ma akwai kajin gida akwai kaji na broilers, kaji na agiri na turai kenan. So, su ne dabbobin da nake kiwo. Kajin gida nake kiwo da noiseless da broilers wato kaji na turawa kenan.

Wani irin tufafi ka fi so? Ko wani irin tufafi ka fi so? Shine yanda ya kamata Hausar ta kasance. Wani irin tufafi ka fi so ba kake fi so ba. Tufafin da na fi so shi ne na fi son rigar jumper da wando doguwa. Mu a ƙasar Hausa yawanci riga da wando doguwa muke saka wa. Sannan wani lokacin ina saka kayan turai wato riga long sleeve da kuma wandon sa. Sannan wani lokacin nakan iya saka kayan irin na Fulani haka ko kuma jallabiya. Doguwar jallabiya irin rigar Larabawa ko kuma riga irin ta turai mai dogon hannu da kuma wandonsa. To na fi son irin waɗannan kayan saboda sun fi daɗin sha'ani da daɗin sakawa.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Ya danganta wane irin kuɗi ne mutum zai biya. Idan ta banki ne, ina amfani da mobile app kaman irin su Opay, su PamPay da suransu. Ina amfani da su wajen transaction ko kuma wajen hada-hada na kuɗi na yau da gobe. Tunda irin zamani yanzu mutum ba zai ɗauki kuɗi a hannunsa ya tayawo da su ba. Ba ma idan kuɗin suna da yawa. Amma idan irin kuɗin kashewa ne, mutum zai sashi a aljihunsa. Amma kuɗi irin na kuɗi mai ɗan yawa, za ka bar sa a irin bankunan ka kamar irin su Opay da muke aiki dashi a Najeriya, su PamPay, su UBA Banki da soransu. Wannan su ne muke amfani da su wajen biyan, eh, wasu ko wajen biyan wani kuɗi. Kana biyan kuɗi ta waya? Eh to, wannan shine answer. Yanayin da nake biyan kuɗi ta waya ina biya.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa ƙwai da ruwan zafi. In dafa shi da ruwan zafi, in na dafa shi da ruwan zafi ko kuma in na sa ruwa a kan murhu sai in sa ƙoyi a ciki sai in tafasa shi. To in na tafasa shi shine dafaffen ƙoyi kenan. Shine yanda nake son dafa ƙwai. Ko kuma wani lokaci in na tashi zan yi amfani da wutan nepa in sa a eletirik sai in zuba ƙwayaye na in sa ruwa a ciki sai in tafasa shi ko kuma in hura wuta gawayi sai in ɗauko tukunya in sa masa ruwa sai in tafasa ƙoyin ko kuma in hura wuta da ice a murhu sai in sa ruwa a ciki sai in sa ƙoyina a ciki in ya tafasa sai in kwashe su.

Kana zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidan fim, amma wannan a daki na. Amma a yanzu bana zuwa gidan fim. A gida nake kallo. A TV nake kallo da ni da sauran yara ko kuma in babu wuta, sai in yi kallo a waya. Don wani lokacin gidan fim ɗin ma in ka je, ana fara kallo za a ɗauke wuta. Yanzu kallon fim ɗina ya koma waya. Shine inda nake kallon fim ɗina yanzu a waya don ban cika zuwa gidan kallon fim ba. In zan je gidan kallon fim, sai da in je in kalla ƙwallo. Ball kenan a gidan kallon ƙwallo, sabida wani lokacin kallon dayawa ɗin ya fi daɗi akan ka kalla kai kaɗai.